Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartan wurare da dama, musamman wajen wasanni, da gidan kallon ƙwallo, da ziyartan abokanan arziki, da ziyartan abokanan aiki. Ina zuwa ziyara sosai, kuma inda nake son zuwa ziyarta sunada yawa, harda ma filin wasanni ina son ziyarta.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, nayi amfani da kunnen waya da, amma a yanzu ba na cika amfani da kunnen waya, sabida yana damuna a kunne, shi yasa ba na amfani da shi. Na fi amfani da speaker ta waya ba tare da na sa kunnen waya a kunnena ba, sabida lafiyar kunnena.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga musamman lokacin zafi. Nakan fito na zauna kusa da taga saboda samun iska. Saboda yanayin jikina bana cika son zafi sosai, shi ya sa nake yawan zama kusa da taga.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum sabida na san kwanakin da zanyi wasu abubuwa muhimmai da kwanakin da nake nan firi. Sabida duba kalanda kullum yana matuƙar sa ni sanin abubuwan da zanyi ba tare da na samu matsala ba.

Kana fi son bas ko tagzi? Gaskiya nafi son tagzi, saboda tagzi za ka iya shiga tagzi kai kaɗai, ka biya kuɗin kai kaɗai a kai ka inda kake so. Shi kuma bas, mutane sun yi yawa cunkoso. Da yanayin yanda dai bana son shiga bus. Nafi son tagzi saboda nafi samun natsuwa da, da jin daɗi ba tare da na samu wani damuwa ba.

Wace biki kake fi so? Biki da na fi so shine bikin Sallah. Sabida bikin Sallah muna zuwa mu je masallaci, mu je mu yi raka'a biyu, mu yi sallah, mu dawo, mu ci abinci da nama, da jus, da cin-cin, da kifi, da komai da komai. Da zuwa ziyartar abokanai, da ƴan uwa da abokanar arziki. Shi yasa nake son bikin Sallah. Babban Sallah da bikin Sallah ƙarama nafi so.

Kana zama kan gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa, amma a lokacin da nake motsa jikina, muke zuwa inda ake motsa jiki, sannan nakan yi ƙoƙari na zauna akan gwiwa na. Wata lokacin idan na gaji da tsayuwa sabida yanayin inda muke zuwa aiki akwai inda zamu tsaya ne, so na kan yi ƙoƙari na ɗan zauna akan gwiwa na dan na huta kaɗan kafin na tashi na cigaba da abubuwan da nake yi.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu sabida wasu abubuwan da mutum ke da su na. Bayanai, to mutum na buƙatar ya ajiye kwafin bayanai. Ko da an samu matsala na asalin bayanan sun ɓace, so kwafin bayanan zai taimaka wajen rage damuwa da mutum zai shiga ciki bayan asalin bayanai sun ɓace. Don haka ajiye kwafin bayanai yana da matuƙar kyau, shi yasa bana wasa da ajiye kwafin bayanai sabida ko ta kwana.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Na fi son zama a birni gaskiya, sabida a birni aka haife ni. Na saba da rayuwar birni, to duk sanda na tafi ƙauye ina shan wahala wajen abubuwa da dama kamar rashin samun mota da kuma wajajen shaƙatawa. Babu wajajen shaƙatawa a ƙauyuka da kuma ma wajen restaurant inda ake cin abinci ma za ka ga babu. To nakan sha wahala sosai idan na je ƙauye, shi yasa gaskiya na fi son zama a birni fiye da na zauna a ƙauye gaskiya.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dongartakarmu da maƙwabta tana da matuƙar adalci, sabida muna zaman lafiya da maƙwabtana, muna taimakon juna da maƙwabtana, maƙwabtana suna da mutunci, suna girmama ni kamar yadda nima nake girmama su. Muna taimakon juna duka tare da maƙwabtana, sabida haka dangantakar da take tsakanina da maƙwabtana tana da ƙarfi sosai, sai muka zama kamar ƴan uwan juna ne. Makwabtana su ne ginshiƙina.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Sabida haka ma leman da nake riƙewa ma kullum yana tare da ni. Ko da ana ruwa, zan fito da lemana na sa na shiga cikin ruwa. Naje duk inda zan je sabida fita lokacin ruwa ba ka da lema, babbar matsala ce. Sabida ruwa ne zai duke ka har ya zo ya sama ka rashin lafiya. To amma idan kana riƙe leman ka lokacin ruwa, baka da wani damuwa na cewa jikin ka zai jiƙe ko kayan ka zai jiƙe.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke sabida na koyi keke ma tun ina ɗan shekara biyar ma na iya tuƙa keke. Sabida haka hawan keke ba abu bane mai wahala. Ina iya hawa, ina iya goya wani ma a kai. Sabida na daɗe ina hawan keke. Nafishi shekara ashirin da biyar ina hawa keke sabida hawan keke ma yana sani motsa jiki na ma.